Kana fi son kofi ko shayi? To wannan tambayar dai kaman ban gane ta sosai ba. Ana tambaya akan na fi son kofi ne ko shayi? To amma ita shayi ai da kofi ake sha. Abun ne ban gane ba. Amma kuma wani zubin akan sa shayin a roba a sha. Amma ni dai gaskiya ni abin da na fi so, na fi so in hada nawa a cikin kofi in sha. In ba dai fita zan yi ba ko fita ma ne kai akwai irin 'yan ƙananun kofuna na gayu wanda ake sa shayi a ciki a tafi da shi ko wurin aiki ko aji ko makaranta ko wani abu ko mota ma kana tafiya kana ɗan zuƙan abunka. Akwai kuma wasu zaga dan roba ne haka dai mai ɗan riƙe zafi shima duk ana amfani da shi a sha shayi.